Eh kasuwa ba kuɗushe ba saboda ni mai aikin hannu ne, ba kuɗushe nike shiga kasuwa ba domin gudanar da wasu lambu rauni na. Sai zanje in siya kaya haka wanda zan gudanar da wani aiki, to nakan shiga kasuwa.